Wane irin burodi na fi so? Burodin da na fi so shine buredi wanda yake baya da ƙarfi, yana da laushi sosai, babu sikari a ciki, babu.

Wane wasa nake son yi? Wasan da nake son yin shine wasa wanda ya saka mun farin ciki, wanda za a yi shi a cikin lumana. Wannan wasa ta ƙulla ƙafa domin in samu natsuwa kuma in samu rayuwa mai daidaito ba tare da wata damuwa ba.

So nawa nake amfani da wayata? Ina amfani da wayata sau da dama. Da safe idan na tashi nakan dubi wannan yana taimaka mun matuƙa domin in kasance a cikin halin shirin ƙota ƙwana kuma in san halin da iyalina suke da sauran abubuwan buƙatu-buƙatun rayuwarka ba.

Mafi muhimmanci a cikin abokantaka, abu mafi mahimmanci a cikin abokantaka a wurina shine gaskiya da riƙon amana da kuma taimakon juna. Abokan.

Yaushe nake yin wanka? Ina yin wanka lokaci-lokaci amma mafi yawancin lokuta na fin wanka da safe da kuma da yamma. Da safe idan na dawo daga wurin motsa jiki, eh kafin in fita ofis ina daukan soso da sabulu in shiga in yi wanka. Wannan zai taimaka min domin rage wari da kuma rage zufa a cikin al'umma idan na fita. Bayan na yi wanka na zan saka sabon kaya na kuma in shafa turare. Haka idan na dawo daga aiki bayan na sha rana a ofis, kasancewa ta jami'i mai kula da kiyaye haɗura ta ƙasa a reshen jihar Kebbi, ina yin wanka domin in samu sauƙi, in samu yanayi mai kyau kafin in kwanta in yi barci. Waƴannan lokutan ina alfahari da su. Saboda haka kuma wani lokaci a ƙarshen mako, nakan yi wanka sama da sau biyu ko kuma sau uku. Kasancewar ina gida ba na fita aiki kuma a wannan lokacin ina yin aiki ne na gida. Kuma idan nayi aikin gida shima nakan yi wanka daga lokaci zuwa lokaci. Wannan kenan ina yin wanka sama da sau ɗaya. Ina yi da safe, ina yi da rana har kuma ina yi da yamma wato da maraice kenan.

Ina kuka lokacin yankan albasa? Eh, ya danganta. Wata lokaci albasa ba kowacce take sa kuka ba amma tana da wani sinadari wanda idan ka yanka shi zai tashi zuwa sama zuwa ga idonka, sai kaji kana kuka hawaye suna fita. Musamman idan zan dafa abinci ko kuma idan zan yanka ta in saka ta a cikin abinci wanda ba dafaffe ba. Wannan ya samu asali tun muna yara muna ganin iyayenmu idan suna yanka albasa, wannan sinadari da yake tashi sama yana saka su kuka.

Sau nawa nake goga haƙora? Ina goga haƙora sau da dama. Aƙalla ina goga haƙora na sau biyar lokacin ibadarmu da muke gabatarwa. Kasancewar ɗaya daga cikin rukunnan ibada na musulunci shine alwala. A cikin alwala muna goga haƙora sau biyar. Haka da safe idan na tashi kafin in ci abinci ina goga haƙora. Bayan na kammala cin abinci ma ina goga haƙora. Haka kuma da dare kafin in kwanta ina goga haƙora. A takaice ina goga haƙora sau da dama. Ba lokaci ɗaya ba, ba biyu ba ko ba uku ba, sama da sau biyar a rana.

Yaya muke aiki tare da ƙungiya? Muna aiki tare da ƙungiya a cikin aminci, adalci da kuma tsoron Allah hadda natsuwa. Domin abu ne mai kyau idan aka haɗu a cikin ƙungiya ace anyi aiki ba tare da samun matsala ko tare da samun sabani ba. Idan an samu sabani kuma akwai hanyoyin da yaka mata ace an bi an tattauna domin a warware su. Da farko dai mukan fara da haɗin kai da juna da kuma juna addu'a da fatan alkhairi da kuma siya akan cewa ayi adalci kuma a ji tsoron Allah akan abubuwan da za a yi. Ka sani cewa aiki amana ce wanda Allah ya ɗora maka. Idan kayi tsakaninka da Allah za ka samu sakamako mai kyau. Idan kuma ba ka yi ba, ba ka dace da abin da ya kamata ba to za ka samu abun da ba a so. To wa nan yana daya daga cikin abubuwan da ya sa muke yin aiki a cikin ƙungiya ba tare da sa matsala. Muna aiki tare saboda a tsira tare kuma a gudu tare.

Ina da katin kasuwanci, eh ina da katin kasuwanci. Katin kasuwanci yana taimaka mani sosai wurin fahimtar yanda ake saye da kuma sayarwa na kaya, kuma ina za a saye, yaushe za a saye. Da lokacin na shiga kasuwa ina amfani da ka-katin kasuwanci domin in tabbatar da cewa na sayi kayana cikin aminci da lumana. Haka kuma idan zan je shago ba cikin kasuwa ba, shago a cikin unguwa, na kan yi amfani da katin kasuwanci. Haka idan zan shiga mota wani lokaci na kai amfani da katin kasuwanci domin ya fi sauƙi akan riƙa tsabar kuɗi. Kasancewar cewa riƙa tsabar kuɗi yana da hatsari kuma ana iya samun damuwa wani lokaci shi ya sa muke riƙa katin kasuwanci. Ina amfani da shi sosai ta hanyoyi da dama. Haka kuma biyan kuɗin yara na makaranta, abin da ya shafi sutura, abinci. Idan na shiga kasuwa don siyan doya, shinkafa ko wake, ko taliya, haka man gyaɗa da manja, magi da sauran kayayyakin girki kamar su albasa da tafarnuwa da citta, duka ina amfani da katin kasuwanci. Haka abin da ya shafi sutura, idan zan sayi sutura na kan amfani da katin kasuwanci wanda yake wannan yana taimaka mana sosai matuƙa wurin rage yawo da tsabar kuɗi.

Ya, nake kiyaye kalmar sirri. Kalmar sirri ina kiyaye ta hanyoyi da dama. Hanya mafi kyau da nake kiyaye ta shine ta yanda zan sirka a tsakanin lambobi da kuma kalmomi, ƙananan kalmomi da manyan kalmomi da kuma kalmomi na musamman kamar irinsu hash da kuma punctuation. Kuma wanda ina ba da shi ne domin in tabbatar da cewa akwai tsaro a kalmar sirrina ta yanda babu wanda zai kwaikwayi ko ya kwafe shi ba tare da ya fahimci me na rubuta ba. Don gudun kada ya amfani da shi ya gane kalmar sirrina, ya sace mun kuɗi ko kuma wasu bayanai na fayil-fayil da nake ajiye wa a cikin yanar gizo ko kuma nake ajiye a cloud storage kamar Google Drive wanda zai taimaka mani wurin ajiye kayayyaki na. To, idan na yi wasa da shi ban sace shi da kyau ba, za a iya sace shi. Ajiye kalmar sirri abu ce mai kyau amma ya kamata a yi ta da ilimi da sanin. Ya kamata da kuma fasaha da kimiyya don gudun kauce wa masu kutse wa'inda za su iya amfani da wannan abu da kasa cikin sauƙi su sace kayayyaki kuma su naɗuɓa yananka su tura wa waɗansu.

Wacce hannu nake amfani da ita kasancewa ta na taso gidan da mafi yawancin mutanen mu muna amfani da hannun dama. Hannun dama ne nake amfani da shi, da shi nake cin abinci, da shi nake karatu, haka noma da shi nake, da shi nake rubutu. Kuma idan wani aiki ya samu kamar yanka ko kuma dauri ko dai wani abu wanda ake yi da hannu, ina amfani da hannun dama. Hannu dama hannu ne mai kyau da yakamata na amfani da shi kasancewar ni mabiyin addinin Musulunci ne kuma addinin Musulunci ya ba da ƙwarin gwiwa akan duk abun da za ka yi ka kasance ka yi shi da hannun dama ba hagu ba. Shi yasa nake amfani da hannun dama ga dukkanin al'amurana kama daga wanki ko wanke wanke ko girki ko kuma dama hura ko kuma dama koko da sauran ayyukan girke girke da ake amfani da su a gida. Haka kuma idan zan saka sutura ina amfani da hannun dama. Haka idan zan gaisa da jama'a ina amfani da hannun dama. Kusan kowane ayyukana da dama nake amfani da ita ba da hagu ba.

Wane irin wasa na fi so? Wasan da na fi so shine wasan da ake cikin tsanaki da natsuwa ba tare da an cutar ba. Wasa ne wanda yake za a haɗu ana jin daɗi a cikin al'umma saboda farin ciki da kuma annashuwa. Wannan wasa ba shi bane, ba kowane wasa bane illa wasan ƙwallon ƙafa. Wasan ƙwallon ƙafa abu ne wanda na taso ana yi tun ina ƙaramin yara a makaranta muna yi har kuma yaran unguwar mu idan aka tashi daga makaranta ko kuma idan aka yi ruwan sama aka ɗauke zamu zo muna yin wasa tare da yaran mu. Tabbatar da cewa mun samu yanda muke so don mu samu farin ciki da annashuwa da nishaɗi cikin al'umma.

Wannan rana na fi so. Ranar da na fi so shine rana da take da kwancin hankali da salama da kuma aminci. Rana ce wadda idan na fito babu wata matsala a aikina. Idan na tashi da safe na shirya na tafi aiki, har in dawo ba a samu haɗari ba. Domin abin farin ciki ne a gareni ace na tafi wurin aiki a rana, na dawo babu haɗari a kan hanya. Sannan ba a samu matsala da ma jami'ai ba. Domin wannan rana kasancewar ta rana ce mai kyau. Ace an wayi gari jami'ai da.

Wadanne apps nake amfani da su da yawa? Farko apps da na fi amfana da shi da yawa shine selection app. Ina amfani da shi ne domin samun SL.

Ina yin ciniki a kasuwa? Eh ina yin ciniki a kasuwa. Nakan shiga kasuwa domin in sayi kayan abinci daga shinkafa, gero, dawa, da sauran day kayayyakin da ake iya siye a kasuwa.

Ya na magance matsaloli aiki? Ina magance matsaloli aiki cikin hikima, fasaha da kuma sanin ya kamata. Wannan mataki ne wanda nake ɗauka tun da farko. Ya kamata kamar yadda ake buƙata. Hak kuma yana hawa da aminci da kuma tsoron Allah da adalci domin tabbatar da wannan magance matsaloli a gurin aiki.

Wane app nake amfani da shi don saƙonni? App da nake amfani da shi don saƙonni, ina amfani da WhatsApp. WhatsApp ina amfani da shi ne domin saƙonni, wurin aiki da iyali da kuma zamantakewa, taimakota da al'umma. Ina amfani da shi domin aikansa, tura saƙon kai tsaye ko kuma kiran bidiyo ko kuma kiran waya yau da gobe kamar yadda aka tsara. Haka kuma ina amfani da shi domin tura saƙonnin hotuna, tura saƙonnin murya da sauran saƙonni. Domin WhatsApp yana da kyau, da kamfanin Meta ne muna amfani da shi. Amma duk da haka, yakamata ayi amfani da shi ta hanyar tadace domin a tabbatar da cewa akwai natsuwa da kuma aminci a cikin iyali. WhatsApp yana da kyau ayi amfani da shi domin tura saƙonni, amma yana kyau ayi amfani da shi akan hikima, fasaha, adalci da kuma tsoron Allah.

Yaya nake jin hayaniya? Ina jin hayaniya ne ta hanyar ƙoƙarin kauce wa inda hayaniya take. Na samu yadda ake so a tsira.